Wannan tambaya mai kyau ne. Domin ta shafi yanayin zamani da kuma alaƙar da muke da shi da abubuwan fasaha. To me ake nufi da matashin a nan? Domin kalamar matashin a Hausa na iya nufin kayan aikin sadarwa kamar wayoyin hannu, na'urorin kwamfuta kuma na'urorin gida. Dan haka zan baka cikakken bayani kan kowane bangare, tare da yadda nake amfani da su, dalilansu da kuma tasirin su a rayuwata. Da farko, game da wayoyin hannu. Wayar hannu ta zama kamar abin game ne na rayuwata. Ba wai don nishaɗi kawai ba amma saboda amfaninta da yawa. Ina amfani da iPhone da Android, amma na fi son iPhone saboda sauƙin amfani da haɗin kai da sauran na'urorin. To me nake yi da ita? Sadarwa. Ina amfani da wayar don tattaɓar iyalai da abokai ta hanyar kiran waya, saƙon email da kuma app na sada zumunta kamar WhatsApp, Telegram da Signal. Wannan yana taimaka min ci gaba da alaƙa da mutane. Aiki. Wayar tana taimaka min yin aiki a waje. Ina amfani da app na Google Docs don rubutu, kalanda don tsara ayyuka da kuma email don tattaɓar abokan aiki. Har ila yau ina yin taro ta Zoom ko Microsoft Team idan ba zan iya zuwa wurin aiki ba. Ina amfani da waya don karanta labarai, sauraron podcast ko kuma in kalla bidiyo na ilimi a YouTube. Wannan yana bani damar ci gaba da koyo game da abubuwan da nake sha'awar, kamar tarihi, kimiyya ko ma fasahar dafa abinci. Nishaɗi. Lokacin da nake son shakatawa, ina kallon fina-finai a Netflix, sauraron kiɗa a Spotify ko kuma yin wasa a gaming apps. Amma ina ƙoƙarin yakance wannan don kada ya ɓata lokacina. Kiwon lafiya. Ina amfani da app na fitness tracker don ban ɗidigin tafiyata da motsin jikina, application na meditation don samun kwanciyar hankali da kuma application na health don ban binciki barci da abinci na. Na biyu, game da kwamfuta. A lokacin da nake rubuta labarai, shirya rahotanni ko yin bincike, laptop ita ce maficiya abin da nake buƙata. Ina son shi saboda ya fi waya girma don haka yana sa rubutu da bincike su zama masu sauƙi. Ina amfani da software kamar Canva don yin zane-zane, Google Sheet don yin lissafi da kuma Trello don tsara ayyuka. Wannan yana taimaka mini yin aiki cikin inganci. Ina amfani da laptop don halartar darasa kan layi, koyon sabon fasaha ko kuma yin gabatarwa. Yana bani damar yin amfani da kayan aikin da ba zan iya samu a waya ba kamar video editing software. Ina son cire bidiyo da hotuna don abubuwan da nake sha'awar. Ina amfani da iMovie ko Adobe Premiere don bidiyo da Photoshop don hotuna, wanda yana bani damar ƙirƙirar abubuwa masu ban sha'awa. Akwai wasu na'urorin da nake amfani da su amma gaskiya wannan sai daga baya zan yi.

Wannan tambaya tana da ban mamaki da tunani to amsar ta gaskiya ita ce ina kallon inuwa ta amma ba koyaushe ba. Kuma akwai dalilai da yawa da suka sa na yin haka da kuma yadda take sa ni yin tunani. Da farko, mene nake nufi da kallon inuwa ta? A zahiri, inuwa ta ita ce hoton da ke, haske, hoton da haske ke fitarwa ta hanyar tushe shi da jikina. Lokacin da rana ta haskaka ko kuma wani fitilu mai ƙarfi ta haska inuwa ta, inuwa ta na bayyana wa aka sa ko a cikin bango. Kallon, kallon inuwa ta yana sa ni yin tunani mai zurfi. Inuwa ta tana tunatar da ni cewa ni wani abu ne mai zahiri. Ciki ne da ke ɗauke da ni. Wasu lokaci, wasu lokutan lokacin da nake cikin raɗadi ko damuwa, kallon inuwa ta yana taimaka min samun kwanciyar hankali. Tana nuna mini cewa akwai wani abu da fuf bayananne, wani abu da zan iya gani na taɓawa. Wannan yana sa ni na ji cewa ina da tushe a duniyar zahiri. Ina son lura da yadda inuwa ta ke canzawa. Bisa lokacin rana da safe, inuwa ta tana da matsayi, tana da tsayi kuma nisa. Da rana, da tsakar rana kuma ta zama gajere kuma mai laushi da yamma ta sake tsayawa. Wannan yana nuna min yadda lokaci ke gudana kuma yana ba ni sha'awar lura da yanayin duniya. Tun ina yaro, na kasance ina son yin wasa da inuwa ta. Zan yi ta motsawa don ganin yadda inuwa ta ke motsawa ko kuma yayi ta sifanta abubuwa da hannu don ƙirƙirar inuwar dabbobi ko siffofi. Wannan yana ba ni farin ciki da kuma tunanin ƙuruciya. Inuwa ta tana tunatar da ni cewa haske da duhu suna tare. Ba za a iya samun inuwa ba idan babu haske kuma haske yana ƙara ƙyalli don akwai duhu. Wannan yana sa ni yin tunani game da rayuwa cewa akwai lokutan farin ciki da bakin ciki kuma duka suna da muhimmanci. Wasu lokutan inuwa ta tana zama kamar abokina lokacin da nake shiru kuma ni kaɗai. Kallon inuwa ta yana ba ni ƙanshin zumunci. Tana nuna mini cewa ba ni kaɗai ba. Akwai wani ɓangare na da nake tare da shi da kuma ina tafiya da shi kullum. Idan ina cikin gaggawa ko damuwa, ba zan iya kallon inuwa ta ba a lokacin. Duk abin da nake yi shine yin aiki ba na, ba na yin tunani ba. Ba a iya ganin inuwa idan babu haske. Don haka da daddare ba zan iya kallon inuwa ta ba amma zan iya tunanin ta. Inuwa ta abu ne na gaske amma bata da wani abu sai haske yafa sarrata. Wannan yana sa na yi tunani game da abubuwan da suke da gaskiya a rayuwata da wanda suke almara kamar buki, tsoro ko kuma ƙauna. Inuwa ta tana canzawa koyaushe bisa haske, wuri ko motsi. Wannan yana nuna mini cewa rayuwa ma tana canzawa kuma dole ne in karɓi canji. Wasu lokutan inuwa ta, ta haɗu da inuwar wasu mutane ko abubuwa. Wannan yana nuna mini yadda mutane suke haɗuwa cikin rayuwa kuma ƙirƙirar abubuwa masu girma a tare. A takaice, kallon inuwa ta yana ba ni damar yin tunanin sha'awar yanayi da kuma tunawa da yaro. Tana zama alama ta zahiri da kuma ta ruhaniya a rayuwata. Kuma ko da yake, ko da yake ba koyaushe nake.